Eh tabbas ina koyan wata yare. Yaren da nake koya shi ne Turanci. Yaren da nake koya shi ne na Turanci kuma na kan so ina koyan kuma wani yare na gwarayaka. Dalilin abinda yasa nake koyan yaren gwari saboda shine yaren mamana amma lokacin da nake muke ƙananun maman mu ba ta koya mana yaren ba. To ba cin na girma sai ya kasance ina sha'awan inji na koya yaren nata ace na iya saboda yaren gwari shine yaren mamanmu. Yaren Hausa kuma shine yaren babana. Turanci kuma shine wanda nake koya a makaranta kuma har gobe yanzu ina koyarsa amma gwari ma ina so in iya shi kamar yadda na iya Hausa.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine hanya ta gaisuwa ta yaren Ingilishi. E, shine hanyar da muke sadarwa. Sa'annan kuma akwai wa'enda a cikinsu haka ma'aikata za ka ga suma suna yaren Hausa ne su. Ƙabilun Hausa ne, Hausawa ne. To, mukan sadarwa a hausance. Yanda musulunci ya, ya, ya koyar. Wato shine yin sallama. Kamar a ce Assalamualaikum ma'anansa a hausance shine: Amincin Allah ya tabbata a gareka. So haka mun, mun na yin shi. Muna sadar da, muna sadarwa a haka.

Yanda na ke son zama shi ne ya kasance ina son na kasance in zau ya kasance duk inda zan zauna, in zauna da al'umma masu gaskiya, masu amana, masu riƙon gaskiya, masu amana. Duk inda nake son zama, nakan so in zauna kusa da mutane masu amana, ba mahainta ba, ba azzalumai ba, ba macuta ba.

Tabbas ina rufe baki lokacin hamma. Ina rufe baki lokacin hamma tabbas, saboda abu ne mai kyau. Ba ka san abin da zai shigar ma baki ba. Ya kamata dama a ce za ka yi hamma ka rufe bakinka. Kuma sa'an nan ma kamar a addinance, misali zan ba da misali a addinin Musulunci, ya koyar mana da cewa ya zama tabbas, tabbas ya wajabta a kanka in har za ka yi hamma ka kulle bakinka. Ya koya mana ma yanda a ke yi. Hannun dama za ka iya sa tafin hannunka ka rufe bakinka da shi. In hannu hagu ne, kar ka sa tafin hannunka ka rufe bakinka da shi. Zaka iya juya hannunka sai ka kulle bakinka da shi. Tabbas lokacin hamma nakan kulle bakina.

Eh tabbas zan iya, zan iya gabatar da ga rahoto na mana. Abu ne wanda ake buƙatar ilimi, karatu ya kasance ka yi kana da iliminsa. Na farko dai abin da ake buƙata yana da kyau ace kana da ka yi karatun zamani kuma wanda Allah ya sa ni ma na yi shi. Na yi karatun zamanin nan wanda na kai mataki hana na digiri. Su ka ga ko duka wanda ya samu wannan karatu na zamani har ya kai matakin digiri ana kyautata ce cewa zai iya ba da rahoto. Tabbas zan iya ba da rahoto.

Ina farkawa kullum daga bacci ƙarfe biyar ne na asuba. Ƙarfe biyar, nayi nake farkawa. Akwai alama da nasa a kan wayata, lokacin nayi zai buga. Zan tashi, in fara shirye-shiryen yin alwala zuwa masallaci in yi sallah na asuba. Ƙarfe biyar na safe shine lokacin da nake tashi a kullum, a kullum, a kullum kullum. Sai dai, hali na yau da gobe in na makara shine bana iya tashi ƙarfe biyar. Amma mafi yawancin lokutan da nake tashi ƙarfe biyar ne na safe.